Eh ina sauraron rediyo gaskiya sosai, dalilin daya sa nake sauraron rediyo saboda akwai waƴansu kalar labarai da ake yaɗawa wanda kuma idan ba rediyo bane zai yi wuya ka ji su ko kuma sai dai kaji a bakin mutane.

Eh ina sa turare kullum, da lille yasa nake sa turare kullum saboda ina son jikina ya dinga kamshi duk inda na shiga. Kar ya zamana jikina na wari shi yasa nake sanya turare kullum a cikin tufafin da zan saka.

Yadda nake bayar da ra'ayi a wurin aiki shine bana zattar da komai ni da kaina. Ina amfani da abokan aikina ne gaba ɗaya muyi shawara da mun san cewa zai sa kamfanin taci gaba.

Ina amfani da matashi wajen guda uku ne. Dalilin sa ni ke amfani da matashin guda uku, saboda ɗaya yana sa a kafa na, ɗaya yana ajiye shi a kai na sannan kuma ɗaya yana rike shi a ciki na.

Yadda na ke tafiya wurare shine ina amfani da wani lokaci keke, wani lokaci kuma ina amfani da mota ne. Bayan da dai ba ta kama. Dalilin sa na ke haka saboda duk inda na sami kaina, abin da na ke da shi, shi zan yi amfani da.

Ina son karanta littafai. Dalilin da sane ke son karanta littafai saboda littafai dinnan su ne suke maganin abubuwan da ya kamata mutum yana karantawa zai fahimci kuma zai gane abubuwan da bai gane su ba.

Mun horo a wurin aiki saboda maigidan mu shi kala mutum ne wanda yana yi abu yanda ya kamata. Indai ya kamata abaka horo, yana bada horo inda kuma bai kamata ba, ba zai ba ka horo ba.

Yanda nake taimakawa mutane, ina duba yanayin da su suke ciki ne nima da kuma yanayin da nake ciki. Yanayin da suke ciki suna buƙatar taimako a wajena ne ina iya kokari na nema na taimaka musu.

Eh ina karɓan kira aiki, wani lokaci yana kai su biyar a rana ɗaya, wani lokaci yana iya kai su goma ma a rana ɗaya, bisa ga ranar da aiki yayi yawa. Dan aiki yayi yawa, masu aiki suna kira suyi tambayan aikinsu.

Eh ina kunna candle a gida. Wani lokaci ɗaki yayi sanyi haka dai na kuma babu wutar lantarki. Ina amfani da candle ne saboda na samu gas. Wani lokaci kuma ɗaki yayi sanyi ina amfani da shi ya ɗumi ɗakin.

Kayan marmari da na fi so gaskiya na fi son irin su abarba, su lemu, su mangwaro ko irin su ayaba da kankana. Mai wancan kalaɓuncin suna da zaƙi.

Ana tofa yawun a ƙasa ne. Na tofa yawun a ƙasa, ina rufe ƙasan. Dalili da yasa na ke tofa yawan a ƙasa saboda bamu da abubuwa da mu anan za'a ce ana tofa yawan a ciki.

Gudu na fanka da na fi so shine nafi son in sa shi a lamba daya, domin gudun sa a lambada yana bada iska yan da ya kamata. In mutum ya kara gudu yana gudu yana yawa sosai kuma yana kawo mura.

Eh, inada fim da nake son kallo, ina son kallo Indian fim lokacin kalli China wa, amma mafi yana son kalli India Hausa ko kuma China Hausa gidan fim.

Eh, bani da fankar rufin ɗaki, amma akwai fankar a rufin ɗakin gidanmu. Dalilin da ya sa haka saboda a living room namu baƙi suna zuwa.

Eh ina kwana a gado ne nikan, amma baya ne inda ba ta kamawa saboda rayuwa ne. Zan iya sami kaina da ya kamata in kwana kasa amma yanzu haka kan gado nake.

Dagantakar mu da makwabta gaskiya yana da kyau akwai mutunci su ma suna iya taimaka mini, ni ma ina iya taimakawa musu wani lokacin su dafa abinci su kawo ni ma wani lokaci ina dafa abinci ina kai musu.

Muna iya amfani da ruwan rijiya muyi wanki, mu dafa abinci, muyi wanke wanke, muyi shara ko muyi mopping na gida da ruwan ne amma kuma bamu amfani da shi wajen sha.

Duk da ce da babu wutan lantarki, ina amfani da waya na ne in je in duba labarai a yanar gizo ko kuma in je in duba sabbin dizain da in suka fito in yi aiki na da shi.

Eh, ina da sa hannu a sakonnin mu domin diga ogana sai ni ne a gwajin aiki. Idan bai sa hannu ba ni ne ke sa hannu a maimakon sa da kuma mabiyina idan ma ni ma bana nan.

Eh ina biya kuɗi ta waya dalilin dayasa nake biyan kuɗi ta waya saboda yafi mini sauƙi babu cajis sosai sannan kuma ina da control na ƙuri na domin a cikin waya ne yake kuma yafi mini tsaro.

Eh to gaskiya ina kwana kullum. Misali ya ce da dare ne da na dawo daga wurin aiki, na dawo ina kwana irin ƙarfe bakwai wani lokaci ƙarfe takwas.

Raye aiki murya aiki ne mai kyau, yana nan babba kuma komai masu tsaftace take don ka shigo muyi a renjin din komai yanda ya kamata saboda wurin ɗin ya zama na da inganci.

Na fi son shayi dalilin da yasa, nake son shayi saboda ina sa madara a cikin shayi in samun ci da biredi na, na ci insa mun tafi wurin aiki.

Eh, ina rubuta kuɗin kashewa da na kashe a wajen aiki. Dalilin da yasa nake rubutawa, saboda nasan nawane kashe wa kuɗi da mukeyi sannan kuma in sake in duba nawa ne riba.

Da safe ya danna farko ana wanke ido na ne in goge haƙora na bayan na goge haƙora na in je in tabbatar na gama wanke wanken kwanukan da za a dafa abinci a ciki.

Abincin da nake ci wanda yake sani in jidadi shine shinkafa da wake ko kuma in samu ɗan wake mai yaji sosai. Ni ina sau abinci mai yaji.

Gidan mu na da ƙasa wajen kala biyu zuwa uku. Akwai ƙasa mai jajaye ɗin nan kuma mai kananun duwatsu a jikinsa. Sa'an nan kuma muna da irin bakin ƙasa mai taburma.

Yadda nake ajiye kuɗi shine ina tabbatar da cewa na ajiye shi a cikin wayana domin a cikin wayana yafi mini tsaro. Domin ajiye tsabar kuɗi yanzu bai da tsaro. Ɓarayi ko kidnafa za su iya suzo kanka.

Yanayin ɗakin da na fi so shine na samun ɗaki da ɗan sanyi amma ba sanyi sosai ba, in samu wutan lantarki na da TV na a kunne, na ji music na da kuma abinci na kusa da ni.

Babban burin mu a aiki shine zamanin mu gabaki ɗaya ba wanda ya kai mu iya ƙira tukunya da yin graphic design a jihar mu gabaki ɗaya, sannan muna son samu karɓuwa kowani lungu a duniya.

Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Dalili yana keketare ƙafafu lokacin zama saboda in na ƙetare ƙafafu na, ina jin hutu a jikina sosai, shi ya sa nake ƙetare ƙafafu.

Ana yadda na raba wuri da nake yanar gizo saboda yadda na raba wuri da nake yanar gizo ya nuna babu tsaro kuma ya nuna cewa kowa zai iya tsammina ko na mugunta ne ko na alheri.

Ina cajin wayana da dare ne. Dalilin da ya sa nake cajin wayana da dare saboda lokacin da nazo zan kwanta ne gabaki ɗaya. Bana da amfani da zanyi da shi shiyasa nake cajinsa da dare.

Ina da takalma gaskiya. Takalma da nake da su sun kai iri ace ko da guda bakwai ne daban-daban wanda nake amfani da su lokacin ina saka wasu inje aiki wani ina sawa a gida ne.

Eh, ina yin motsa jiki kullum. Dalili yasa nake motsa jiki kullum saboda idan na tashi ina samun jikina yana nan sanyi. Idan na motsa jikina kuma yana ƙara bani ƙarfin gwiwa da kuma lafiya.

Lokacin da nake jin damuwa bana tada hankali. Na kawai natsuwa nake yi. Idan na taɓa fuskantar irin damuwan ne sai in san yanda zan yi magance shi. Misali inda na magance na baya indai kuma ban taɓa irin saninsa ba sai in tuntubi manya.

JGidan abincin da na fi so na fi son zuwa Nature's Lounge domin Nature's Lounge suna da shawarma, suna da pizza, suna da ruwan sanyi, suna da shinkafa, suna da abinci masu dadi a wurinsu.

Gaskiya ina iya tafiya, wani lokaci ina iya tafiya kilomita ɗaya ko biyu da ƙafana, wani lokaci kuma bana iya yi haka bisa ga yanayin da nake ciki ne.

Eh ina kallon taurari da dare gaskiya. Taurari abu ne mai kyau wanda mutum zai iya kallowa ni da budurana muna son fito a waje mu zauna muna kallon taurari muna hira.

Yanda nake son dafa ƙwai ɓa wai wani hanya ne mai yawa wanda nake amfani da shi in dafa ƙwaiɓa. Kawai ina daukan wuta ne na hura, in na hura wuta in ɗauki tukunya in saka sai in sa ruwa sai in sa ƙwai na, minti goma ya dafu.

Na ke inganta aikin mu shine ina sarrafa shi a inda ya kamata, ina ajiye shi a tsari mai kyau wanda ko babban mutum ya zo ya san cewa eh, aikin nan ba wasa muke yi ba dagaske muke.

Ina cin manufar talace-talace. Dalili yasa na ke cin manufar talace-talace saboda mafi yawan apps da nake amfani dasu suna samin talace-talace kuma suna biya na domin kallon talace-talace.

Ina ƙidayar da kayayyaki, wani lokaci sau huɗu, wani lokaci ina ƙidaya da shi sau biyar bisa ga yanayin da na since kaina ne. Ina da lokaci ina yin ƙidaya sosai, in babu lokaci kuma tofa bana yi sosai.

Na fi son fure babba, ja da kuma wanda yake da ƙamshi sosai wanda zan iya bawa matana ta karɓa ta ji daɗi.

Eh, wani lokaci ina riƙe riga aljihu na kuma yanayi ne yake sa nake riƙe riga aljihu na mafi yawan lokacin zafi ne. Idan zafi yayi yawa, na fito waje ina niman wurin da zan huta, riga na aljuna yake.

Ina kunna sanarwa. Dalili da yasa nake kunna sanarwar apps saboda akwai wasu abubuwa da nake yi na minin, wanda idan ba tare da na kunna sanarwar apps ba, ba zan iya samun saƙonnai daga wurin ba, kuma haka zai wuce ni shi yasa sanake kunnawa.

Eh ina tafiya kasuwanci. Dalilin sa ni ke tafiya kasuwanci saboda wa yan su kayai ya kin mu ne sai mu fitar da su kasuwanci. Akwai kasuwancin da muke fita na yan design na tukunya da cokula.

Abubuwa da dama na ke yi da yawa saboda ke ya lafiya. Ina cin abinci mai kyau, ina shan ruwa mai kyau sannan kuma ina motsa jiki na sannan kuma ina son cin 'ya'yan itace.

Eh ina son ice cream mai kamshi sosai, sannan kuma ina son ice cream da yake da sanyi wanda bai narke ba, ƙanƙarar sa mai flavor in ayaba ko na mangwaro.

Ina yi wanka da safe sannan kuma ina yi wanka da dare idan na dawo daga wurin aiki. Bana samun zarafi yin wanka da rana domin lokacin ina wurin aiki.

Waya na eh tana iya daidaita haske da kanta amma ni ban so ta sha ya daidaita haske da kansa ba. Ni na fi so ni ina buƙatan kare hasken kara da kaina domin zai kara lokacin da ban yi samma ba ne.

Eh ina koyan wata yare gaskiya. Akwai wani yare ne wanda unguwar da nake zama yanzu haka nan akeyin sa. Shine nake son koya saboda nima in iya magana tare da su.

Ehh toh gaskiya a cikinsu gabaki ɗaya kowana yanayin da nake ciki ne. Yana yanayin da ina bukatan zama ne ina zama. Yana yanayin da nake bukatan tsayu wa ne in tsayuwa.

Eh ina iya rera waƙa gaskiya. Mafiya wa idan ina aiki ma ina rera waƙa kuma Allah ya ba ni baiwar yin waƙa ko cikin zuci ina yi. Shi yasa nake jin daɗin aikina.

Eh ina son zuwa wurare da wuri. Dalilin ya sa nake son zuwa wurare da wuri saboda idan naje da wuri zan kammala abubuwan da nake so in yi da wuri, in dawo gida da wuri, in huta, lafiyana. Shi ya sa nake zuwa da wuri.

Yana tsarkake gidanmu wani lokaci yana kai sau biyar, sannan kuma wani lokaci baya kai sau biyar. Dalilin da sa wani lokaci baya kai sau biyar saboda ina zuwa aiki.

Ina amfani da intanet kusan koyaushe. Ma'adali za suna kin amfani da intanet a koyaushe saboda da intanet ne nake neman kuɗi, da intanet ne nake kallo waisu sabbin graphic design, da intanet ne ke waya da mutane.

Eh, ina son zama kusa da taga kamar a lokacin zafi din nan. Dalili ya sa ni ke son zama kusa da taga saboda in sha iskar san nan kuma haske ya shigo cikin ɗaki.

Eh to gaskiya sa'o in da nike kallon wayana, ina kallon wayana gaskiya bana iya kirga amma dai ina amfani da wayana sosai kuma wayana shine abokina.

Eh muna sa yunifom a wajen aiki. Dalilin sa muke sa yunifom a wajen aiki saboda kawuyansu su kuma suna aiki a wajen aikin mu wanda ba za ka iya bambanta mu ba ba tare da yunifom ba.

Nafi son tufafin auduga. Dalilin da nake son tufafin auduga saboda suna da laushi amma kuma idan an zo wanki gaskiya suna da nauyi misali ya sha ruwa sosai.

Gaskiya bana zama a kan gwiwa domin in na zauna a kan gwiwa, lokaci gwiwa na yana min tsami, yana min ciwo. Lokacin ina zama da ɗuwawona ne kawai ya fi mini kokuma in tsaya tsaye.

Eh ina cin citta abinci gaskiya. Dalilin sa nake cin citta abinci, ni kalan mutunne wanda nake ci abinci na fison ci abinci da yake da zafin barkono a baki, yana kara bani sha'awancin abincin.

Eh to ina gogewa hakorana sau biyu ne domin da sassafe da na tashi na goge hakorana sai kuma in tafi wurin aiki da rana sai da daddare ingoge hakore na kuma sau biyu nake gogewa.

Lokacin na rana dana fiso, na fiso lokaci da yamma ne. Domin lokacin da yamma, rana ya riga ya fadi babu zafin rana, zan iya fita inje kallon ball tare da matana.

Yadda na ke magance koke-koke, akwai wasu kokeke-koke da ni bantaɓa fuskan taba na manya ne magana su ji ga abun da ke ciki saboda su bani shawara yadda zan yi magance.

Yana gaskiya, tana da ƙarfi sosai amma kuma in yana so yayi magana da hankali. Amma ina iya saukar da murya saboda ba kowane lokaci ba ne mutum zai magana da ƙarfi.

Ina da ƴaƴan itace da dama wanda nake son su sosai gaskiya amma kuma na fi son mangwaro da kuma cashew da ko kuma lemu domin suna da ƙarin amfani a jiki.

Eh ina jin kukan zakara dasafe domin ko a gefe na ma makwafcina suna da zakaru. Sannan ni ma ina da zakara da ni ma na ke kiwo a gidana so dasassafe na tashin daji.

Ina amfani da ajiya yanar gizo. Dalilin da yasa nake amfani da ajiya yanar gizo saboda su ba su ci na tara sosai kamar yadda banki suke ci na tara. Shiya sa nake amfani da ajiyar yanar gizo.

Ina amfani da wayana koyaushe domin wayana ya zama rannanin shine abokina da yafi kusa dani. Ina amfani da shi yin aiki, ina amfani da shi yin intanet dina, ina amfani da shi yin abubuwa da dama sosai.

A'a bana kunna Bluetooth kullum, amma ina kunnawa sayi sayi saboda in connecting Bluetooth na ɗakina in ji waƙa da shisha sanda ke kunnawa.

Anguwar mu gaskiya anguwa ne mai kyau wanda yana da kogin yana da lambu sana'a kuma wajen hira da kuma abubuwan hira. Shi ya sa ina jin daɗin unguwar mu sosai.

Nake daidai ta aiki da rayuwa shine ina tabbatar cewa aikin da nake yi sai na gama shi kafin na ɗauki abubuwan da na rayuwa zan sa a gaba na saboda aiki na yafi mini komai.

Ina tafiya da sauri, dalilin sa ni ke tafiya da sauri saboda babu lokacin, bata lokaci a duk abubuwan da nake yi saboda in na gama da wuri sai in kama wani aikin da zanyi a gaba, naba lokaci.

Abin da nake jira laƴi shine gaskiya ina da hakuri, ba ne da fitina, ba ne da takura ina iya daurewa nan ga lokaci na nema ya iso saboda ya yi inyi abubuwa da ya kamata ya sallame ni.

Eh ina iya cire takalma a gida. Dalilin da ya sa nake cire takalma a gida saboda wani lokaci takalma suna shigar min da ƙasa cikin ɗaki kuma bana son haka, yana sa ɗaki datti.

Siya da nake jurewa zafi, shi ne nake ba ma kana shawara ce ma kaina kar indamu. Wannan yanayin da nake ciki, dinnan dole ne zai wuce mai wucewa in jure.

Eh to ruwa dai da kullum gaskiya ana iya shan ruwa yakar leda goma lokaci ana iya shan ruwa yakar leda bakwai a rana ɗaya domin yanzu lokacin hunturu ne ruwa na bushe jikin mutum.

Eh, ina ajiye kwafin bayaninmu saboda gaba domin wata rana za a iya buƙace su saboda tabbatar da gaskiya ko tabbatar da ayyukan da aka yi a kwanakin baya.

Eh ina iya gabatar da rahoto dalilin sa ni ke iya gabatar da rahoto saboda ni ga shugaban aikimu a wajen aiki sai ni ne. Wani lokaci yakan bani damani na gabatar da rahoton masoran abokan aiki.

Eh ina iya dafa abinci sosai. Tun da jimawa tun ina ɗan kankani ma ina dafa abinci a gidan mu. Saboda haka na iya dafa abinci. In kuma yarana sun tafi makaranta na musu girki kafin.

Ina wanke kayayyakina da sassafe ne. Da dare sana ke wanke kayayyakina da sassafe, saboda zuwa rana kayayyakina gaba ɗaya za su bushe.

Ina amfani da Baby Care ne, mai ɗin yana da daɗin amfani da shi lokacin hunturu kamar irin lokaci na yanzuhaka ba zai sa jiki fari ba amma lokacin damina ina amfani da Nivea.

Abin da nake kawowa gidanmu shine duk ranar da ina tashi aiki, ina samu ƙarin canji a hannuna nake amfani da shi don siyan abincin kamusu.

Ba na sanya safa kullum kafin na sanya safa, sai lokacin sanyi ko lokacin hunturu tukunna na ke sanya safa. Lokacin zafi safa na sa ƙata zafi.

Gaskiya bana jin hayaniya kaman abu me kyau dun hayaniya, abinda yake tada hankali ne. Kuma ni bana son hayaniya. Dukinda nake na fi son wuri da yake da kwanciyar hankali da kuma.

Na fi son bikin Kirsimeti ko kuma bikin ranar haihuwar mu. Dalilin daya sa nake son haka saboda ranan can muna cin abinci sosai kuma muna shan kayan sanyi.

Ina yanke farce na kowane sati sau ɗaya, rana Asabar Asabar nake yanke farce na. Da yasa nake yanke shi sau ɗaya saboda shine iya kwana gida yake sashi tsira.

Ina amfani da fensir, sannan kuma ina amfani da alƙalami. Ina amfani da alƙalami ne wajen rubuta sakonni ko kuma rubuta rahoto, sannan kuma fensir kuma ina amfani da shi wajen zane.

Ina fikicin tufafi. Dalilin sa nake fikicin tufafi saboda dole ne in yi domin zaɓi kaya mai kyau da zan saka. Shiyasa nake fikicin tufafi.

Eh ina sanya tunatarwa don ayyuka domin akwai wasu ayyuka da idan ban sanya musu tunatarwa ba zan iya mance da su. Ba zan zo inyi ba kuma na taɓa yin haka an samu matsala. Shiyasa nake sanyawa.

Ba na iya dinka tufafi amma ina iya yin facifacin tufafi. Ba ina iya yanka tufafi, ƙera su har sani na dinka su don farko ba amma wanda ya kunce ina iya dinka wa.

Muna da madubi yakai guda biyar zuwa shida wanda muke amfani da su sannan kuma ina jin daɗin yin amfani da madubin da mu suna da kyau kuma suna tsaye ne.

Ina cin abinci ne akwai wata makwftanmu da take sayar da abinci a wurin ta ne nake cin abinci. Na ci wani lokaci garau, garau wani lokaci soyayyen doya na ke ci.

Lokacin na shekaru da na fi so shine na fi so lokacin damina da ita ne ke son lokacin dami, lokacin babu kura, babu hunturu, babu zafi rana da yawa.

Ana cin abinci da cokali sannan kuma ana iya cin abinci da hannu amma yana da dangantaka da kalan abincin da zan ci, indai shinkafa ne da cokali nake ci indai kuma tuwo ne da hannu nake ci.

Ina karanta jarida sosai. Ma dalilin da nake karanta jarida saboda akwai wasu kalar labarai da za ka iya samu a cikin jarida da wasu sanarwa da ake saka a wajen da wanda ba a saka a rediyo ko TV.

Yanda nake kare kanmu daga sauro shine ina siyan sauro net saboda na sami sauro net, na sami sauro net daga ƙetare gabaɗaya gado da muke kwanciya.

Muna yin taro sau biyu ne a kowane mako. Muna fara muna yin sabuwar taro a farkon mako saboda tunatar da abubuwan da za a yi a cikin mako ɗinsa nan ƙarshen mako, na yin liazar mun yi.

Eh ina zuwa gidan fim amma mafi yawan abun da yake kaine zuwa gidan fim ba kallon fim bane. Ni abun da yake kaine gidan fim shine kallon ball. Abun da yake kaini kenan.

Wani lokaci da na tashi da sassafe bayan na kai yarana makaranta, ni ma na yi shiri na iso wajen aiki yawanin misali karfe bakwai na yi fara aiki karfe takwas da rabi.

Abincin da nake ci da safe shine ina samun shayi da soyayyen ƙwai da burodi, in ci kafin nan in tafi wurin aiki. Mafi yawa kuma in babu shi ina shan kamu ne.

Eh ina iya amfani da mataimakin murya mafi yawa kafin na yi amfani da mataimakin murya, sai dai ina da rahoto da zan gabatar a cikin ma'aikatanmu.

Eh, ina yin kuka lokacin yanka albasa saboda ga si albasa ya shiga ido na yana min zafi sosai, yana sa ni zub da hawaye sosai. Shu yasani ke yin kuka lokacin yanka albasa.

Kafofin watsa labarai da na ke amfani da su na iya amfani da Rock FM, na iya amfani da FM Gotel, sannan kuma ina iya amfani da FM 365.

Na nake magana da abokan shi dake nan a wajen aiki shine ina amfani da waya na WhatsApp na ne muyi catin da su. Wani lokacin muna iya kiran bidiyo da su ta WhatsApp muyi hira muyi ciniki.

Ni an haife ni a watan daya ne a shekara dubu daya da ɗari tara da casa'in da tara aka haife ni.

Muna amfani da kayan aiki da dama. Muna amfani da zarto, muna amfani da guduma, muna amfani da wuƙa, muna amfani da reza, muna amfani da tabo, muna amfani da kuma launi.

Eh ina cije farce gaskiya, cije farce da nake yi wani lokaci sai na tabbatar cewa farce na yana da tsafta, fari ba datti ba a jikin.

Gaskiya ina da buƙatar son changing bulb dina na wurin aikina domin bulb dina na wuta ya tsufa baya haske kamar yadda yake yi da, sannan kuma.

Abincin gargajiya da na fi so shine na fi so in ci ɗan wake ko kuma in ci tuwo da miyan gargaza ko kuma in ci tuwo da miyan aleyaho da yakuwa da gyada ciki. Shine abincin gargajiya da na fi so.

Eh gaskiya ina shan madara amma ba sosai ba ne nake shan madara. Tun kwanaki da nake shan madara sosai aka ce min in yi hankali da shi domin madaran na da suga sosai kuma zai iya kawo min illa.

Yadda na ke koyan fasaha sabo sai ina cikin mutanen da suka iya fasaha sosai, sai bisu ina kallon su. Duk da nayi sati ɗaya ina iya fahimtar fasaha ɗin kafin na na koya.

Eh, ina rera waƙa lokacin wanka. Gaskiya, dalilin sa ni ke rera waƙa lokacin wanka ina amfani da yanar gizo da fim kamar na ce. Haka ne, saboda ya rage lokaci na sannan kuma kare tunani.

Ba na fi son fanka ga gaskiya domin AC ɗin nan sanyinsa yana yin yawa a jikin mutum. Fanka kuma zai ɗan hura ka ne sama sama za ka iya saita daidai iya in da kake so ya hura.

Sunfi son miyan gyada ne wanda yake da barkonon sosai a cikinsa wanda ya ji citta da kuma tafarnuwa da miya kai yana sani ɗanɗanon cin abinci.

Da nake zubar da shara, sai na tabbatar na tara su sun cika cikin kwando kafin na ran asabar da sassafe bayan na share gida na gaba kidiya, sai na haɗu da tentinciyin zubar da shi a wani kwari da yake gaban gidana.

So nan ake na wanke tufafi, na wani lokaci yana kai sau biyar. Wani lokaci ina wanke shiso ɗaya ne a sati. Indomie aiki in ya yi miya bana da lokaci da zan na wanke su.

Eh to gaskiya ina iya hawan keke tun ina ƙarami ma ina da keke na dana ke tukawa. Saboda haka na raka wannan abokina man je kasuwa in sayayya da shi.

Ina yin addu'a kullum ga gaskiya idana tashi da sassafe, ina gode ma Allah da ya tashe ni rai da lafiya cikin mutane. Ina zan tafi aiki ma ina yin addu'a.

Ina son kallon faduwar rana don min kalan launi da na ke kallo ne yake burge ni, sai sa nake son kallon faduwar rana kuma na fi so in zan kalli faduwar rana a bakin kogi ne in zauna.

Eh, ina iya sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Dalilin sa nake sabuntawa saboda akwai wasu abubuwa da suke cikin waya kamar wasu apps idan ba ka sabunta su ba baza su yi amfani yadda ya kamata ba.

Eh ina iya yin harsashi lokacin bacci amma kuma ba kowane lokaci bane nake harsashi lokacin bacci. Bisa ga yanayin misali in na gaji sosai ne ma na fi yi.

Eh ina amfani da sauro net, ina amfani da sauro net ne saboda in kiyaye cizon sauro ko kuma kiyaye kaina daga wasu ƙananan kwari da suke shigowa cikin kan gado su yi cizo.

Sa hannu mu a wajen aiki yana da sauƙi. Kawai idan mu kazo wajen aiki za mu sa sunan mu ne, sai mu sa hannu sai mu saka ranar da muka zo.

Ina shirin yin abubuwa da dama a ƙarshen mako. Ina shirin zan je wajen abokina. Sannan kuma ina shirin zan je gaisuwan rasuwa a gidansu kawona.

Ko ci da na kamu da mura, idan na ga kwana ɗaya, biyu, uku mura ya ƙi ya sake ni, ina zuwa wajen likita na gaya masa cewa na kamu da mura na kwana biyu, uku bai sake ni ba, ya ba ni maganin sa.

Ina iya bada barkwanci gaskiya. Barkwanci shi wani kala abu ne wanda ina iya kokari na ingani na bada ma mutum saboda a samu mutunci da inganci a tsakanin mu.

Duk da ruwa yake zuwa, na yi yin sauri-sauri inga na tattara abubuwa da na san cewa idan ruwan sama ya taɓa su za su ɓace da na kuma rufe windo na kafin ruwan ya zuba.

Eh to gaskiya, yanayin da na fi so na fi so yanayi ne wanda zan zauna a hayaniya ba tashin hankali. Ina da abinci da zan ci sannan kuma yana da kaya mari mari da zan sha.

Keke yayi kalmar sirri shine bana taɓa sake bakina ina fito da maganganu da yawa bakina domin wani lokaci idan baka yi hankali ba sai kuka fitar da maganan da bai kamata ka fitar cikin jama'a.

Eh ina iya ɗaura kulle, gaskiya dalilai sa nake iya ɗaura kulle saboda kulle wannan da nake ɗaurewa shi zai yi amfani da shi ya taimaki kayana in biya bukatuna.

Eh to gaskiya ina duba sakonni a wajen aiki kowane rana sau uku ne. Ina dubawa da safe, ina iya dubawa da rana, ina yi dubawa da dare bayan mun tashi aiki.

Ina buga rubutu da sauri gaskiya. Dalilin da zan iya buga rubutu da sauri saboda tun ina firamare, akwai wani malamin mu da shi yana iya karanta manane mu kuma muna rubuta wa.

Ba na samun zarafin yin barci da rana. Domin aiki na baze barni in samu in yi barci da rana sosai ba sai azo na aiki da, ba na barci da rana.

Gaskiya ranar da ya fi min kyau a ko wani mako shine ranar Laraba da kuma ranar Lahadi. Domin a wacan ranan ne nake samun hutu na huta gajiya na.

Eh gaskiya ne, ina son ɗakina ya haske sosai, yayi kyau, yayi ƙamshi, wanda idan ba ko ya zo ni ma ya ga ɗakina ba zai rena ni ba.

Ni kalan wasan da na fi so, na fi son wasan rige-rige, wasan iyo da kuma wasan tuƙa keke ni da abokana. Na, shi ne wasan da ni nake so yin tun ina ƙanƙani.

Na fi son Sanders. Dalili daya sa na ke so Sanders saboda Sanders bai da nauyi sannan kuma Sanders za ka iya sa shi ka je duk inda kake so ka je da shi. Shiya sa na ke so Sanders sosai.

Ina kallon madubi wani lokaci yana kai sau biyu misali in nayi wanka da sassafe kafin na je wurin aiki, ina duba madubi sannan ina dawo daga aiki ma in nayi wanka, ina duba madubi.

Ina son naman, naman shanu da kuma naman alade. Wani lokaci kuma ina son cin naman kifi ko kaza.

Ina rubuta rahoton sau biyu ne, farko ina rubuta na ƙarshen wata da kuma na sabon wata da za a shiga yanda ya kamata abubuwa su gudana. Haka na ke yi kowane wata.

Labulen mu na da launi wajen kala biyu, yana da launi ja da baƙi da fari. Sa'annan kuma a ɗakina kuma launi na baƙi da fari ne.

Babban nasarar da na samu a aiki shine na samu kyautan kudi daga wurin wani mutum da ya zo duba kayayyaki sai ya kalla aikina da na yi ya masa kyau sai ya yaba ya bani kyautan dubu ɗari bakwai.

Gaskiya yadda nake tsara ayuka da suka fi mahaifimanci a wajen aiki shine ina duba ayukan da su za su fi ka min kuɗi nake yi su farko kafin na wani aiki.

Irin wasan da nake yi a waje shine wasan kwallon kafa. Ina son zuwa, ni da abokina Emmanuel shine yake koya min yadda zan kama bal a raga.

Ina amfani da kwamfuta sosai gaskiya domin ni Allah ya ba ni wancan baiwa na amfani da kwamfuta, na nemi ƙudi sannan kuma in yi abubuwan da ya kamata intaimaki kai na da shi.

Gidanmu a wurin aiki yana da kyaun gani sannan kuma yana da haske wanda koma waye na yi ya zo wajen aikinmu ya san cewa nan wajen aikin nan suna da tsafta sosai kuma zaka so kayi amfani da abubuwan da suke wurin.

Eh launin jakar mu ta kuɗi yana nan fari ne da baƙi. Wancan launin jakan can yana da kyan gani idan mutum ya kalla sannan kuma na siya shi shekaru uku da suka wuce ne.

Ina rufe baki lokacin hamma. Dalili yasa na karɓi su rufe baki lokacin hamma saboda kar barkwari ko datti su shiga cikin baki. Shiyasa na rufe baki.

Yawan danginmu a gida mun kai mu bakwai a gida, yawan danginmu. Sa'an nan kuma wayensu su ba sunan kusa da mu amma dai mu bakwai ne danginmu.

Eh ina sanya tabarau. Tun ina ƙanƙanta mama, mama na tana koya mini yadda zan sanya tabarau domin ta san cewa idan na yi girma zai amfane ni, shi ya sa ta koya mini.

Na ke ajiye takardu wajen aiki, shine ina ajiye su a waje da duk lokacin da na ke bukatan su, zan iya in je in same su in dauƙe su ba tare da sun samu matsala ba. Shi yasa nake ajiye su a cikin wardrobe na aiki.

Yanayin aikin mu gaskiya jadawali ne mai kyau, domin acikin mu a wajen ma'aikata muna da mutunci, munada nuna ƙauna da damuwa da abubuwan da ya shafi ɗayan mu.

Ina hutawa sha biyu rana ne a wajen aiki domin na amfani lokacin da zan ci abinci na da shi in huta. Ina hutawa na minti arba'in da biyar daga baki da ya hutu na.

Ni naka babban jaka ne. Jakan can kuma mun jima tare tun shekara sha biyar da suka wuce muna tare da wannan jaka.

Ni na fi son hawa matakala, amma kuma inna ji na samu wuri da kuma ya zama dole na yi lift zan hau, ina hawa lift. So mafiya yana amfani da lokacin da na sami kaina da yanayi.

Eh to, da farko da na tashi daga gida na iso ofis na, abu na nake yi shine gode ma Allah na yi salat da lafiya sannan fita yawo a inshari.

Sannan biya albashi, ina jin daɗi, ina jin farin ciki saboda zan samu kuɗi da zan biya bokatuna. Sannan kuma zan biya bokatun iyalai na. Mayasa nake jin daɗi da anbiya ni albashina.

Eh wayana na cika ajiya kuma ni na fison ajiya ma wayana domin wayana na tare dani kuma ya fi mini saro akan da in je in ajiye a wayan wani ko kuma a wani wuri.

Yanda da nake shirya ayyukan shine ni da abokanan aiki na gabaki ɗaya muna zama muyi shawara mu sanya zamu tsara abubuwa da ya kamata muyi tukun na sai mu shirya tare gabaki ɗaya mu fara aiki.

Launi ta waɗanda nake amfani da shi ina amfani da baƙi da fari ne. Najeriya Sani ke amfani da baƙi da fari saboda shine kalan launin da ni na fi so ga baƙi da a rayuwa na.

Ina amfani da WhatsApp ne sosai sau da yawa gaskiya domin WhatsApp shine inda nake haduwa da abokai na da kuma abokan ciniki da kuma iyalina. Mu ke yin waya, mu ke tura saƙonni majuna.

Yadda nake magance matsaloli a aiki bai da wuya sosai, saboda ba ni kaɗai ba ne nake magance wa. Ina amfani da shawaran abokan aikin da muke aiki tare da su ne sai mu magance.

Eh to gaskiya shago da nake fim so na fi son shago da zan je inyi sayayya a Marabce ni, inna gama a samun abu a laida kamar irinsu nato in tattara in dawo gida.

Irin su tsintsiyar da muke amfani da shi shine tsintsiyar kwara wanda muke cirewa daga itacen kwara ne, sai mu yanka mu fitar da shi ga baki ɗaya mu ɗaure su wuri ɗaya mu ɗinga amfani da shi muna shara.

Eh, ina raba abinci na da mutane, amma sai yana dangantaka daga kalan mutanen da muke zama dasu. Muna da mutunci tsakanin mu, kamar makwabtaka na ina raba abincina tare dasu.

Ba kowane lokaci bane gaskiya nake duba daftarin kudin Kafin ma na duba daftarin kuɗi, sai in naga kaman kudin ɗin. Ba na kwarai bane nake dubawa saboda in kiyaye karban kuɗi da ba kyau.

Ina ajiye hotunan wayana ne a cikin memory card, sannan idan na samu na ajiye shi, yana fi min tsaro wani lokaci ina saka wa kwamfutana ne sai in tsare.

Yanda nake kula da gashinmu shine ina shafa masa man gashi wanda zai sa shi baki ya laushi saboda kuma ya hana shi karyewa kuma ya hana shi yin dandruff.

Eh, ina iya cin abincin titi amma ba wai ina sonsa bane. Ina ci ne kawai domin ya kama ni. Sannan kuma abincin titi da nake son ci shine garau-garau ko kuma taliya.

Na share gida wani lokaci sau huɗu, wani lokacin na share wasu biyar amma kuma in aiki ya miya bana samun zarafi yin shara ko wanke wanke haka nake bari sai na dawo.

Mafi muhimmanci da ni nake dubawa cikin abokan takana shine in na san kalan mutum da zai ba ni shawara, mutum da zai sa ni a kan layi in samu taimaki kaina a rayuwa.

Eh, ina iya amfani da matashin wuya. Dalili da yana sa nake amfani da shi saboda idan na kwantar dam ba matashin wuya na yana sa wuya na ciwo sha, sa nake amfani da shi sosai.

Eh ina bin ka'idojin aiki sosai. Dalilin da yasa nake bin ka'idojin aiki saboda mutum bai bi ka'idojin aiki ba zai taɓa cin nasara a aikin da yake yi ba. Ko wane abu na da ka'idojinsa.

Eh ina da dabbar gida. Ina son kiwon dabba gaskiya. Dabbobi su na nan kamar mutane ne, su ma ina son kula da su sannan su ma suna son zuwa waje na wasa.

Eh ina son kallon wata da dare gasiya ba, ba kamani ace ni da budurwa na ko ni da mata na muna tare mun zauna waje muna kwanciya tabarma muna hira muna kallon tauraro.

Eh ina, ina iya kokari na in ga na kare wayana daga kwayar cuta saboda wayana ya taɓa kamuwa da kwayar cuta wanda ya birkitashi.

Ina son zama a tabarma, in zo na ƙetare ƙafafu na, sannan kuma in samu wasu ko drinks na gefe na yana da kyau.

Ina da share ɗakina wani lokaci sau biyu ne a rana ɗaya, da sassafe kafin na fita daga wurin aiki ina sharewa, da na dawo daga wurin aiki ma ina sharewa.

Eh ina tauna goro. Goro da nake taunawa ba kowane irin goro ne nake taunawa ba. Ina tauna namijin goro neni saboda yana da amfani sosai a jikin namiji.

Eh ina iya kunna wuta. Dalilin da nake iya kunna wuta, domin ina dafa abinci, ni nake yin girki a gidan mu ma 'ya'ya na da mata na wani lokaci.

Eh na lulluɓe jikina da bargo saboda kiyaye jikina daga yanayin weather da kuma yanayin cizon sauro ko sanyi, shi ya sa na ke lullube da bargo.

Ba na shan magani kullum. Dalili da yasa ba na shan magani kullum saboda wani lokaci shan magunguna yayi yananan yana affecting lafiyar mutum, shi ya sa na ke bauta.

Nina fison kayan gishiri ne, domin kayan zaki yana da kawo illa a jikin namiji, shi ya sa ba na cika sosai nan kuma zakin yayi yawa yana kawo mutum diabetes.

Wani lokaci kafin nan chi abincin dare sai wajen ƙarfe bakwai ko ƙarfe takwas. Wani lokaci yana kasancewa da yanayin aikina ne.

Ina da katin kasuwanci, domin idan baka da katin kasuwanci ba zaka iya samu kayi siya da siyarwa acikin kasuwa ba. Za a iya kamaka a kulle ka Shi yasa nake da kasuwanci kati.

Eh, ina siyan kaya yanar gizo. Dalili sa ni ke siyan kaya yanar gizo, saboda za ka mi har ga banɗaki na, wanda ba tare da sina amfani da ƙarfe, na na je na ɗauko ba.

Na ciyeciye da na fi so shine na fi so wata kila su abakuro su dakuwa da kuma awara.

Eh ina kallon inuwa na sosai, ina amfani da inuwa na ne indubu lokaci da ya kamata. Wani lokaci inuwa na inya nuna cewa adadin layin ƙarfe uku ne, waton ƙarfe uku kenan haka nake amfani dashi ina amfani da shi induba lokaci.

Abubuwa da dama ina jin soron su ba kamar talauci gaskiya ina tsoron talauci. Shi yasa kullum ina tukuru, ina nazari domin in so na ta fama kuma in samu abin da zan samun taimaka ma kaina in biya bukata.

Rubutuna nada kyau gaskiya. Ni karan kai na ma na yaba ma kai na. Domin gaskiya rubutuna na da haske kuma rubutuna na da tsafta. Ina yin rubutuna kamar likitoci.

Ina yin kiran bidiyo da lili. Yasa nake yin kiran bidiyo? Saboda da kiran bidiyo ne nake amfani da dama in kalli mutum da nina yi kwana biyu ba mu yi magana da shi ba, idan akwai kewa tsakaninmu.

Wajen ake yanke shawara, wajen aiki shine ina tare da abokan aikina, tukunna sai muyi shawara, mu san menene ya kamata muyi tare sai mu yanke shawaran tare. Don bana iya yankewa ni kaɗai.

Tufafi da nake fi so shine ina son tufafi mai laushi, mai auduga wanda idan na kwanta zan ji jikina yana da laushi sannan kuma daɗi.

Muna da bokiti da dama gidanmu ya kai guda takwas wanda muke amfani da su mu ajiye ruwa a ciki. Sannan kuma muna da babban dama wanda muke iya ajiye ruwa a ciki.

Yadda nake gaishe da mutane, idan na samu wanda sun girme ni kamar tsofaffi wanda sun kai su haife ni, ina durƙusawa ne in gaishe su. Idan na samu wanda kuma yayuna ne, ina iya tafawa da su mu gaisa.

Abinci da nafi so shine nafison shinkafa da wake da kuma nafison danwake da yaji, yaji yaji sosai yana bani sha'awancin abinci da sha ruwa kuma sosai.

Wani abu da nake magance damuwa a aiki shine ina zuwa in shawara da abokan aiki na gaba ki ɗayan su, tukuna saimu san wane mataki za a ɗauka tukuna saimu magance.

Eh to gaskiya wanda ke ƙarfafa min baya budurwa ta ce mai ƙarfafa min baya, domin ita ta san yanayin da nake ciki kuma ta san yadda ta ƙarfafa min baya.

Na fi son miya mai zafi sosai sannan kuma na fi son miya mai barkono saboda ni kalan mutum ne mai son barkono da kuma yana ba ni sha'awan ƙarin cin abinci.

Bangon, bangon gidanmu na da launi kala biyu, baƙi da fari da kuma blue. Shine launi bangogin gidan mu.

Eh ina son daukar hotuna gaskiya. Dalili da yasa nake son daukar hotuna idan na dauki hotuna ina iya ajiye su saboda nan gaba zan iya buƙatar su ko kuma zan tuna da da.

Idan abinci ya ragu na iya yin dumame wani lokaci, wani lokaci kuma na iya ajiye ma dabbobi na suci idan na ga kuma dabbobi na suna da abincin da suke ci musamman na iya ajiye sha a firiji.

Ina son ziyartar gidan bol, ina son ziyartar wajen biki, ina son ziyartar wajen da zan samu ana zaune, ana shawara, ana bukata, abun da za'a taimaki rayuwa dashi.

Yadda muke sadarwa wurin aiki shine muna amfani da mutuncin da yake tsakaninmu mun je wurin aikin muyi gesuwa muyi mu'amala da juna.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar wuni lokaci ina zuwa kasuwa ranar Lahadi. Dalilin da ya sa nake zuwa kasuwa ranar Asabar da ranar Lahadi saboda wa'incan ranan ne ake yin kasuwanci.

Abubuwa da dama na ke da yamma da yamma shine ina zuwa wannan bakin bohol in samu indebi ruwa. Idan na debi ruwa, inje in watsa a kafin nan na kwana.

Eh ina kunna tsaron bature. Dalili yasa nake son kunna tsaron bature idan ban kunna ba wani lokaci ana samun matsala sosai shi yasa nake kunna.

Eh ina iya jefa dutse da nesa domin ina amfani da dutse ma in buge sunsu, wani lokaci in jefi mangwaro ko kuma in na kalli kaya marmari a saman bichiya.

Eh ina yin aiki bayan lokaci domin duk aikin da nayi bayan lokaci kuɗin ɗin nawa ne saboda ba a sashi, ba a sashi a cikin lissafin ayyukan da muka yi saboda haka ina yi saboda samun kuɗin dazan kawoma iyali na su biya buƙatu.

Lambar mu mai albarka shine siffili tara siffili uku duk biyar shida takwas takwas biyu.

Eh ina son bude taga aiki dai a ɗaki. Dalilin sa nake bude taga saboda iska ya samu shigowa da kuma haske domin lokacin ba wuta ɗaki na duhu.

Dangantakar mu da abokan aiki yana da kyau, gaskiya domin abokan aiki na in ba su gan ni a wajen aiki ba. Su na iya zuwa har gidan mu su zo su yi gesuwa su tambayi yaya lafiya na yake.

Nafi son shinkafa da wake ne, amma kuma tuwo ma ina son cin tuwo sosai saboda tuwo na riƙe cike sha sanda ke son cin su.

Abin sha da nake finso shi ne nafi son coke, idan na samu coke da ko shawarma ko biredi coke, ko kuma da cincin ina jin daɗin cin sa.

Idanuna na da launi wajen kala biyu ne. Idanuna na da baƙi da farin launi. Idanuna na da canza kala in yayi ja.

Irin burodi da na fi so na fi son burodin na saraba da miya alalaushi sosai. Yana da daɗin ci da buluban. Yanzu haka ma na bari yana gida, dan na koma gida zan ci kafin na huta.

Ina son wasan ƙwallon ƙafa, ina son yin wasan iyo sannan kuma ina son zuwa wurare tare da abokai. Yahoo. Sune kala'u da nake so.

Dangantakarmu da shugaban aiki gaskiya yana da kyau, yana da muhimmanci. Shi ya sani da abokan aikina. Inda muka je wurin aiki, muna zuwa wurin shugaban aikin mu yake zuwa.

Eh, ina so abinci mai yaji, mai zafi sosai. Dalili daya sa nake so abinci mai yaji, mai zafi sosai saboda yana ƙara bani ɗanɗano na zan ci abincin ne. Shi ya sa nake so abinci da yake da yaji da barkono.

Eh ina iya tuƙin mota. Na koya tuƙin mota a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ne. Akwai wani aboki na da yake da mota ya ke kawo wa ya ke koya min.

Yanda nake jagoran mutane, ina jagoransu a inda zai kamata ne ba na jagoransu inda bai kamata ba saboda in ya kamata ni ne za a yabawa.

Eh, ina iya yin iyo gaskiya. Ina iya yin iyo sosai. Ina da wani aboki na ali wanda shi ya koya min iyo. Sannan kuma in ina iyo ɗin na, ina tuna da yarantaka.

Gaskiya, yadda nake tabbatar da ingancin aiki yana da yawa sosai, domin inda nake tabbatarwa shine misalin mutane; idan suna zuwa sosai, suna tambaya aikin ko suna son su saya.

Na iya bada kyautan kuɗi, sannan kuma in na kalla kuma kana buƙatar sutura ne nakan iya bada kyautan sutura. In na kalla kana buƙatar abinci nakan bada kyauta abinci.

Eh ina amfani da kunnen waya, dalilin sa ne kin amfani da kunne waya saboda ina amfani da shi ne in ji labarai da inda ya kamata ko kuma in ina so in zauna wurin da sirri ne se in saka.

Ba na iya zuwa aiki lokaci dai dai amma wani lokaci kuma na iya ƙoƙari naga na isa wajen aiki lokaci dai dai. Saboda wani lokaci aiki suna min yawa a gida.

Eh to gaskiya da nake gina dangantaka ta kasuwanci shine ina zuwa wurin mutanen da na san cewa suna da sa ido akan abin da nake yi.

Ba ni da ƙwararren lokaci da nake farka rigar wuta amma na iya farka a karfe shida lokacin na farka a biyar da rabi kafin na yi shirin aiki.

Eh ina iya riƙe lema lokacin ruwa, da lilinda ya sa na ke riƙe lema saboda kar ruwa ya taɓa min jikina sosai. Ni kalan mutum da in ruwa ya dake ni ya yi yawa zazzaɓi na kama ni.

Ina cin abincin rana wani lokaci sha biyu na rana, wani lokaci kuma ina ci yana kai sha biyu da rabi kafin na ci abincin rana na, to bisa ga aiki.

Ina zuwa kasuwa ranar Lahadi da safe ko da rana, saboda ranar in nake zuwa insai kayayyakin aikin da za mu yi amfani da shi ranar Monday.

Abun mafi muhimmanci a kasuwanci shine riba. Duk kasuwancin da mutum yana yin ba bu riba gaskiya ba, kasuwancin da mutum zai yi ba ne. Shiyasa ni nafi sa hankali na akan riba a kasuwanci.

Eh ina ƙoƙarin, inga ina shuka tsire-tsire a gida. Dalilai sa na ke ƙoƙarin shuka tsire-tsire a gida saboda afƙon wasu ƙalamiya da ba na cika sun cire kuɗin saye su, so ina shuka su a gida.

App da nake amfani da shi don saƙonni ina amfani da SMS app na sannan kuma na iya amfani da WhatsApp na. Wani lokaci ina iya amfani da Facebook Messenger in tura saƙonni.

Nafi so malami da zai koya min abubuwa da yakamata wanda zai taimake ni a rayuwa, wanda kuma zai bani shawara kamar irin su Farfesa Hussaini da kuma Farfesa Iliyasu Aminu, su ne kalar malamai da nake so.

Ina sayan takalma, ina sayan kayan sakawa, ina sayan kayan girki irin su maggi da albasa da tattase. Kuma ina sayan abubuwa da zan fadashi a wajen yi.

Ina share ƙura sau biyu zuwa sau uku kowane rana saboda ɗaki yayi haske. Bana son inga ɗaki da ƙura da kuma datti saboda kiyaye wa zan share.

Jiki ne mai izinin hutu shine ina tuntubar rogamu na ko tawaya ko ta sakon da in gaya masa gashi jikina ya gaji ko kuma kwana biyu ina bukatan samun lokaci ina da iyali.

Eh waya da nake amfani da shi ina amfani da Techno Spark 10C. Waya ingaskiya, waya mai kyau ne wanda na ji mana yana kwana, ina amfani da shi bai ta'aba yi ni matsala ko ciwon kai ba.

Eh to gaskiya, ina fatan samun cinyawa. Dalilin da yasa nike fatan cinyawa shine cinyawa abubuwane wanda zai tambaki mutum a rayuwansa shi yasa ni ke so.

Idan na ke tafa a ci ne, na haɗu da mutane zan zon mika ka musu hannu, musu sallama ba su hannu sai mu tafa, mu yi gaisuwa n wuce.

Eh ina yin ciniki a kasuwa. Da bana yin ciniki a kasuwa da ni karen kaina mama bazan dinga fitowa kasuwanci bama. Ina yin kasuwanci shi yasa nake fitowa kasuwanci.

Abin da nake yi domin nishaɗi shine ina samun waƙa, na samu abinci, na samu kayan marmari na kusa da ni, ina cuta.

Da na ke haduwa da abokan ciniki na wayan su muna haduwa da su a yanar gizo ne idan na tura talla. Na abubuwan da nake sayarwa wa'in su su kuma unguwa ne.

Yadda nake kammala aikin a lokaci shine ina amfani da dama da na samu yin aiki saboda in kammala sha kan lokaci sai in kama wani aiki da ban yi.

Launi da na fi so na fi son baƙi da farin launi. Domin baƙi da farin launi gaskiya, idan ina kallon su ko a sutura ne suna da yin kyaun gani. Shiya sa ni ke so.

Abubuwa da dama suna sa ni in yi dariya. Misali idan na tuna baya lokacin yaran taka yadda muka yi wasu kala abubuwa, sai na duba yanzu ba zan iya yin su ba sai in yi dariya.

Eh ina sanya agogo a hannu, dalilin riga da yasa nake sanya agogon hannu saboda idan na yi gama dressing dina ga baki da zan fita waje, idan ban ga na sanya agogon nan ba sai inga kaman ban cika ba.

Eh to, yana kasancewa idan ina da abun da zan yi a satin ko a watan ɗin ne yake sa nake duba kalanda kullum. Amma in babu kuma to bana dubawa.

Eh ina son shan ruwan 'ya'yan itace, ba kamar ace irin lemu ko ace abarba ko ace mangwaro. Ina son shan ruwan su sosai.

Abun da nake domin ƙara aiki shine nakan iya ɗauki ayyukan da na yi a baya, sAn duba wane irin samfuri ne wanda zan ɗauka don haɗa ya bani wani kalan dizain.

Kudin wutar lantarki mu a wata yana kai dubu goma, wani lokaci yana kai dubu sha biyar, bisa ga yanayin wuta da suka bamu ne. Idan sun bamu wuta da yawa, suna karɓan kuɗi da yawa.

Eh, ina rige ayuka da wasu. Dalilin da saya nike raba ayuka da wasu saboda musamun mu gama aiki akan lokaci yadda ya kamata sannan kuma mu shiga wani aiki daban.

Eh ina iya busa sakiya masa idan raina ya ɓace ko kuma idan ina da tunanin wani abu da ban taɓa samanin dama zai zo cikin zuciya na ba sai da ja sakiya haka nake yi wani lokaci.

Eh, gaskiya ina kokarin in musafaha da mutane. Dalili dai sa nake musafaha da mutane saboda zai taimake ni wajen shaƙuwa da mutane kuma in san mene ne mutane suke so da wadda ba su so shasa.

Yadda nake sasanta rikici a wajen aikinmu, ina iya ƙoƙari in ji mene ne ya faru. Sannan in ji mene ne ya faru, zan bari kowa ya bashi dama yayi magana sannan in san me ya zan magance ko kuma sasanta.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma kafin na sha ruwa mai sanyi sai ishin ya buga ni sosai sannan kuma idan na ci abinci mai yaji da barkono sosai shine yake sa na ke shan ruwa mai sanyi.

Eh ina cin tafarnuwa sosai. Dalilin da yasa nake son cin tafarnuwa saboda likitan mu ya taɓa gaya min labarin cewa tafarnuwa na maganin sanyi da kuma maganin muras. Shi yasa nake son cin tafarnuwa.

Nafison Bus wani lokaci kuma ina iya shiga Taxi. Dalili dayasa nake shiga taxi saboda taxi ƙaiƙaɗai ne daga kai sai direbanka bawani mutum a ciki kuma ya fi tsaro.

Eh to gaskiya irin kiɗa da nake so na son hip hop ne, irin na su Rick Ross da su Chris Brown da su Drake. Dalilai sa nake son haka, domin kala mutum mai son rap ne shi yasa.

Aikin gida da nake yi kullum kullum ya kasu ya kai kashi biyar. Na iya yin shara, na iya yin wanke wanke, na iya yin mopping, na iya dafa abinci.

Eh ina sanya bel kullum domin mafi yawan tiri-kwatan wanduna na gabaki ɗayansu, bel ne ake sanya musu saboda su zauna a kwankwaso. Shi ya sa nake sanyawa.

Ba na son wurare masu hayaniya. Dalili da ya sa ba ya son wurare masu hayaniya, saboda wurare masu hayaniya wajen tada hankali ne kuma wajen rikici ne, shi ya sa komiya na ke yin kiyaye.

Na fi yin kuzari da sassafe domin da sassafe ina jin akwai sabon karfi a jikina kuma bana jin kiyo a jiki, na sha sa nake yawan yin kuzari da sassafe shiyasa kuma ina da giya.

Ina son ciyar da hutu a wajen da zan samu natsuwa da kwanciyar hankali, ba tare da na samu tashin hankali ba, don ni na fi son komai na a cikin natsuwa ne, shiyasa na ke hutu na bayan ɗaki ni kaɗai.

Kayan ɗaki da na fi so, na fi son su TV da firiji da kuma fanka da miro. Abin da yasa nake son su saboda su suke ƙara kyan ɗaki ko ya muninsa.

Eh to gaskiya ina bada shawara a wurin aiki sosai amma kuma in na bada shawara duk mu muna zauna mu tattance ne mu kalla wanne ne zai fi mana sauƙi tukunin mu yanke hukunci.

Yanda nake bikin ranar haihuwar mu, ina so a yanka mana kaza, a dafa mana abinci, a yi mana kunun zaƙi ko soɓo da kuma a kawo mana dj da zai bamu kiɗa.

Yanda nake karɓan baƙo shine ina shirya masa abinci da ruwan sha da kuma wurin da zamu huta in tabbatar na share shi yana nan tsaf, ɓawo ne da ti, sannan marabta sa.

Abun da yake bani kwarin gwiwa a wurin aiki shine yanayin da muke da haɗin kai da kuma yanda muke shawarar tare da junanmu a wajen aiki. Hakan na burge ni.

Kujera na gan shi suna da daɗin zama wanda idan mutum ya zauna kai inda agaji yake, san san laushi da yake ji na kujeran zai sa shi barci. Shi yasa ni mara nake son kujeran.

Ina cin garau-garau ne a wajen aiki wani lokaci kuma inci doya da mai ko kuma inci abakuru da ruwan sanyi in sha in huta kafin nan in kama aiki.

Eh muna da manufa na wata wata. Dalilin da yasa muke fidda manufa na wata wata saboda mu san menene za mu cika kafin wata ya ƙare, menene za mu yi kafin wata ya ƙare.

Eh ƙwarai kuwa gaskiya ina jin tsoron kwari da lilili sani ke jin tsoron kwari saboda kwari aƙuwa masu cizo aƙuwa masu illatarwa aƙuwa da babu maganinsu shiyasa nake jin tsoron su.

Ina miƙe jiki da safe idan na tashi jikina in ya gaji dole na inmiƙe jikina saboda jikina ya samu ƙarfi sabo wanda zan iya yin sabuwar aiki.

Eh muna yin wuta da itace, da littafi samun ke yin wuta da itace domin kalan tukunya mu babba ne, sai dai murhun itace zai yi ya ɗauka sai sha samun ke yin wuta da itace yana.

Ina so in diga zama a birni. Dalilin sa nake son zama a birni saboda a birni ina samun duk abubuwan da nake nema, ko makaranta, ko asibiti, ko police station ko ruwan sha mai kyau duk ina samu.

Eh ina da wifi a gida amma kuma ya samu damuwa shiyasa nake son siyan sabon wanda zan dinga amfani dashi domin in connecting ina yin wasu abubuwan da nake bukata a intanet.

Eh, ina yin waka cikin zuciya. Dalilin da ya sa nake yin waka cikin zuciya saboda wani lokaci in abu na dami na, inda zan iya in sa hankali na ya kwanta, sai dai yin waka cikin zuciya domin hankali ya kwanta.

Eh ina kwana ciki. Dalilin da ya sa na ke kwana ciki saboda lokacin sanyi ne da kuma hunturu bana son zama waje saboda sanyi zai kama mun mura.

Eh ina karatu kafin na kwana, mafi yawa ina karanta littafin Bible nan kafin na kwana. Wani lokaci kuma ina karanta littafin da zai sani yin kuɗi, yanda zan koya yanda zan yi kuɗi.

Ina zuwa kasuwa mafiya ranar Asabar ko kuma ranar Lahadi saboda in je in saya kayan dafa abinci da kayayyakin da zan buƙace su na yin aiki ramuwan da a wajen aiki.

Eh ina sanya hula. Dalilin da yasa nake sanyin hula kwana biyu nan saboda hunturu yanzu yana shiga suman mutum yana ɓata suman kan mutum shi yasa ni kuma nake sanya hula saboda kiyayewa.

Ina da abubuwa da dama da nake tuna daga yaro. Daya shine yadda muke wasa, mu tuƙa keke, mu je kogi muyi wasa, mu je mu dawo. Wani lokacin mu je buga bal tare da abokai.

Gaskiya ina jurewa barkonon gaskiya mai yaji. Da yinsa nake jure masa saboda ni na riga da na saba ne tun ina ɗan kankani. Ina cinsa ne saboda ya ƙarasa ni cin abinci.

Na fi son zama a kujera gaskiya. Amma a kujera da zan zauna kai ina son zauna kujera mai laushi. Indai kujerar babu laushi na fi son zauna a taburma.

Eh ina iya kokarin ina duba lambar QR misali in zan yi amfani da babban wayana in tura abu daga zanda zuwa cikin wayana dole ne in yi scanning da QR code.

Eh gaskiya yadda muke aiki tare da kungiyar mu shine idan aiki ya yi mana yawa muna rabawa junan mu ne sai muyi saboda mu gama da wuri sai mu kama wani aiki daban.